Rubutuna yana da kyau saboda tun a primary school ko nursery ne ma aka koya mana cursive. Eh, kun san cursive? Ai shi kam tsohon hanya ne na training mutane su yi rubutu mai kyan gaske wanda, ah, wasu haruffa kamar “F” yanda aka san shi a wajen yanda ake rubuta ya bambanta da na cursive. Haka “R” ma. “R” ma yanda ake rubuta shi a normal rubutu ya bambanta da, ah, na cursive. Haka “S” ma. “S” ana rubuta shi kamar biyu. In mutum bai sani ba zai ɗauka, “Ah wannan biyu ne ko mutum kuskure yayi ne?” To “S” ne. Yau wa.

Ai idan akwai sarkin cin tafarnuwa to in kuka same ni, magana ya ƙare kuyi, kuyi hamdallah ku shafa fatiha. Eh ina cin tafarnuwa kusan kulli yaumin. A sati kan zan ci kamar sau biyar shida haka. Rana ɗaya zai iya ƙubce min saboda na san alfanun shi a jikin mutum sosai. Antibiotic ne mai ƙarfi sannan yana taimakawa wajen ah irin su mura da sauransu. Sannan yana taimakawa hat ɗin mutum zuciya da jini duka. Sha.

Ai ina tafiya kasuwanci matuka. Eh, za ku iya kira na falke ma tsaban tafiya na, na tafiye-tafiyena da nake yi a kasuwanci. Ina tafiya a lamarin da ya shafi sayan shanu. Ina wannan ma. Sannan ina yin na sayan hatsi. Ina tafiya a dalilin nemo hatsi don na saya, na sayar, na cire ba. To kuma ina duba ya zuwa gaba naga wasu sabbin ƙofofi da za su bayyana wanda za su sani na yi tafiya ɗin kuma na samo riba in sha Allah.

Babu bikin da na fi so kaman na Maulidin Manzon Allah Sallallahu Alaihi wa'alihi da Ahlul Bayti Alaihimussalam. Shi ne bikin da kaɗai nake yi. Na shi Manzon Allah da alayan gidan shi, irinsu Imam Ali da su Fatimatu Zahra da Imam Hassan da Imam, har zuwa dai kan Imam Mahdi Alaihis Salam. Eh, to duk wani biki da nake so yana biyowa bayan wannan ne. Kuma muna shagali sosai a cikin wannan bikin. Ana dafa abinci kala kala, ana rabawa mutane saboda yi wa Allah godiya a kan turo wannan Manzon nan shi da yayi a matsayin shi na rahama ga kowa da kowa. Sannan sai kuma biki na Sallah, na Sallah ƙarama da Sallah babba duka, shi ma ina jin daɗin shi. Shi na Sallah ƙarami wanda bayan azumi ake yin shi, yana nufin ana yiwa Allah godiya da ya ba wa, ya ba mu dama mu kayi azumi lafiya har muka kawo ƙarshen watan azumi ɗin. Shi yasa ma a ƙarshe Allah ya tsara sai an fitar da zakka wanda ake cewa zakatul fitr, zakkan fidda kai. Eh, in mutum baiyi wannan ba to kusan azumin shi baiyi ba. To kaga kenan, ba ƙaramin lamari bane da yake jaddada, ah, jinƙai da son juna tsakanin 'yan Adam. Shi kuma na Eidul Adha ko babban Sallah ana yin shine, ah, bayan wata biyu da yin wato Sallar azumi na watan Ramadan. Shi kuma babban abun da aka fi yi dai shine, ah, yanka dabbobi kama daga awaki zuwa shanu, wasu har raƙuma ma suna sokewa. Duk dai saboda a yi wa Allah godiya sannan a wadata mabukata da ai nihin naman da aka samu daga cikin wannan dabbobi ɗin. To ɗayan kuma bai, ɗayan bikin da nake so shi ne walima na, ah, wajen ɗaurin aure. Shi ma abun da ya sa nake son shi wato ciyarwa da ake yi ɗin musamman ga almajirai haka yana sa aure yana yin albarka. Allah yana sauƙar da rahaman shi a cikin wannan aure ɗin. Eh, to ina ganin dai bayan wayan nan bukkuƙkuwan ina ganin babu wasu da zan iya tuna wa yanzu wanda suka fi wayan nan.

Yanayin ɗakin da nake so a abun da ya shafi size, ina so ya zama babba, ƙaton ɗaki. Eh, wanda zai ɗauki abubuwa daban daban, daga abun da ya shafi kayan sawa, da littattafai, da study table, da wajen da zan iya mounting TV, da PlayStation, da kuma sannan yanayin kalan ɗakin ina son kalan ɗakin ya zama milk. Eh, ko milk kala ko fari. Amma dai so far dai, dai yake na fi jimawa da mu'amala da kalan milk. To a cikin rai na a yanzu haka na fi son na milk kala ɗin. To amma ban san fari ɗin maybe in na gan shi shi ma, na fara misali na zauna a ɗakin da akwai fari na wasu 'yan lokuta maybe in ji na fi son shi wannan kalan fari ɗin ba. Yauwa, sannan kuma.

Aaa muna da fanka a ɗaki sosai ma. Fanka ne babban wanda yana bawa duka ɗakin iska. Kai inda ɗakin ma zai fi haka girma ma zai bayar. Saboda na tuna lokacin da aka zo sayan fankan, shi electrician ya gaya min kala wajen uku. Sai na ce mashi to ya ɗauki na tsakkiyan irin wanda nake da shi yanzu. To a ɗakin dai kam yana bada iska sosai sosai. Kuma na manta dai ma sunan kamfanin da sukai wannan fankan. Amma yana da kwalin aji saboda gaba. A jikin fankan akwai wani gold plated kala haka. Eh a jikin blades ɗin da jikin shi kan fankan akwai wani gold plated kala. Sun yi decorating dinshi da shi. Eh amma ban san da shi se ceiling fan ɗin na roof ɗin ba da na standing fan wanne zai fi. Amma dai ina ganin na roof ɗin yafi gaskiya. Saboda na fi mu'amala da shi tun ina yaro. Da shi nake mu'amala kusan sau ɗaya ne ma na taɓa mu'amala da fankan da ba na roof ba standing fan. Wani ɗan lokaci bai wuce 'yan watanni ba sai nayi mountain shi fanka na roof ɗin. To na zauna a environments kusan uku duk kuma da irin shi wannan fankan nake amfani. Kamar yadda na faɗa in banda na wannan waje guda ɗaya da na zauna shi ma na 'yan watanni ne. Sai na sa aka saka shi wannan fanka ɗin. Saboda shi in ka kunna shi zai bada iska ko ina ko ina a cikin ɗaki. Amma shi standing fan dole sai ka saita shi kanka. In kuma ba ka saita shi ba to in ya gama ba ka zai ƙara juya yaje wani waje. In ya je wani wajen kai kuma ba za ka samu ba sai ka ƙara jira ya dawo kanka. To disadvantage in shi kenan. To wannan abun baya min daɗi idan ya zamana idan na kunna fanka idan ya matsa daga kai na ya juya ya matsa daga kai na sai nayi ta jira kafin ya dawo kaina na ci gaba da shan iska. Bana jin daɗin haka. Wannan yana daga cikin babban dalilin da yasa bana son standing fan nafi son shi ceiling fan ɗin na roofing ɗaki ɗin. Eh ya fi daɗin sha'ani.

Eh lallai ina da takalma kusan kala huɗu zuwa biyar. Ko wanne kuma da akwai dalilin da ya sa nake da shi. Ina da wasu boots wanda cikinsu yana da laushi. To waɗannan su nafi so ina saka wa in zan yi tafiya a ƙafa. Me tsayi haka? To saboda laushin shi da comfort da yake bayarwa sai in saka shi sai na kai, sai na iya kaiwa kusan awa biyu ma ina tafiya a ƙafa. Eh, to akwai kuma wani boot shi ma wanda aka fi sani da Timberland. To shi Timberland gaskiya cikinsa is not comfortable yana da tauri. Ya zamanana sai na yi doubling socks inda nake sakawa. Sai na sa socks biyu masu kauri saboda in ba haka ba ya taɓa tara min ruwa a ƙafa. A je a ƙaramin yatsana na ƙafa da bayan ankle ɗina. Ya tara min ruwa a wajen sai da na yi wajen sati biyu ina ji ba na saka ma takalma sau ciki gaba ɗaya saboda in na saka za su iya fasa wannan ruwan kuma infection zai shiga. So sai ya zamanana na daina sa su wannan boots guda biyun sai na dawo sa slippers. The slippers da sandals. Eh ko ince sandals sai na dawo saka wa innan. Inda shi yatsuna a waje suke sannan ankle ɗin na wa shi ma a waje yake. So ba zai fama min ciwon ba. Sannan kowanne akwai yanda nake saka shi depending on irin kayan da na saka. Yanzu misali idan kaftani na sa to su wannan sandals insu nake sakawa. Ina da kala brown sannan ina da kala blue blue haka sannan ina da baƙi. Shi baƙin recently na saye shi. Bai jima ba amma brown ɗin da wannan blue ɗin su kam sun kai ina ganin kusan wata shida yanzu in bai fi ba ma. To amma an samu matsala gaskiya ba masu quality ba ne. Dan ɗayan shi da cika saka shi gaba ɗaya sai na ga ya lalace. Shi blue ɗin kenan. To amma brown ɗin sai ya zamanana na dawo ina lallaba shi tun da na ga abun da ya sami shi wancan blue ɗin sai nake lallaba shi. Kuma shi brown ɗin ina saka shi ne a daidai lokacin da zan sa kayana wanda kalansu brown ne. Sai in saka da shi sai komai ya tafi daidai uniform dai matching. Haka shi ma wannan blue ɗin kafin ya lalace ina da kaya da ash da blue ko wanne inna saka a ciki ina saka shi. To amma yanzu kasancewan ya lalace takalmin gaba ɗaya ba na saka shi sai ya zamanana wannan baƙin da nake da shi shi ne yake taking over position ɗin shi wannan blue wanda ya lalace ɗin. So in zan sa kalan kaya ash ko blue wannan baƙin nake sakawa sandal ɗin. To shi kuma Timberland ina son shi amma kamar yadda na faɗa taurin da yake da shi shi ya sa yake ɗan kashe mun gwiwa wajen saka wa saboda yana ɗan cim min ƙafa. So sai ya zamanana shi jifa jifa nake sakawa. Yanzu rabo na da na saka a nakwa na biyu. Amma shi wannan baƙin boot ɗin ko jiya na saka shi. Very soft cikin. Eh. So shi Timberland ɗin abun da nake tunani ah ya kamata in samu size gaba da wannan wanda nake da shi dama size ina forty three ne. To next ina ta tunanin in sayi tun da ina son Timberland ɗin ina tunanin na sayi ah size forty four saboda ya zamanana babu wannan matsalar gugan yatsuna da yake yi da bayan da bayan ƙafa na. Eh ina ga abun da zan iya na saboda gaskiya ina son Timberland ɗin design ɗinsu da komai yana min kyau. Eh ba baƙin Timberland ba ne irin brownish brownish yellowish yellowish in nan haka kalan shi yake. Ba baƙi ba dan na san akwai baƙi. Eh. To shi ne.

Gaskiya wannan tambayar naku ya bani dariya. Ina nake tofa miyau? Ah, inda ya kamata. Ban ɗaki ne, in ina gida. Ban ɗaki, ah, wajen sink nake tofa wa. In kuma a waje ne, sai na ga wajen da eh akwai drainage haka, ruwa zai tafi da shi. Nakan tofa sai wani lokaci inda akwai ƙasa, yashi to ina tofa a kai sai na binne. Eh kuma yawanci abun da ma yake sa hakan yake faruwa sai dai idan, ko da yake ni yawanci nayi kama da me mura. Kun san ko da yaushe mucus dina yana so ya fito. So kamar me mura nake haka. Yawanci gaskiya yana fitar da yawu, amma yawun fa wai no yawu kawai haka ba a, yawu wanda akwai phlegm a ciki. Babba wai miyau kawai haka ba a wanda akwai da Hausa ake cewa khaki dayawa. Phlegm kenan. To shine nake tofarwa. Amma bayan wannan kam wai na tofar da yawu haka kawai A ba ni da wannan dabi'an. Wannan, ina ganin shi ma kamar ƙazanta ne. Eh, khaki ne dai nake tofarwa. Ah sink, ko wani a waje yana tafiya inda ruwa yake tafiya wa cikin yashi. Inna tofar sai na binne ko kuma lokacin da nake working out. Akwai lokacin da in naji wani wahala na workout. In yi shaking system dina to sai na ji wannan khakin ya fito. Ba wai miyau kawai haka ba, a wanda akwai da Hausa ake cewa khaki dayawa. Phlegm kenan. To shine nake tofarwa. Amma bayan wannan kan wai na tofar da yawu haka kawai.

Eh, a da dai kam gaskiya wasan da nake yi buga ƙwallo ne. Ina buga ƙwallo da sosai shekarun baya da jimawa ina buga ƙwallo. To amma bayan gushewar lokaci gaskiya na zo na daina yi, ah na dawo yin wasu abubuwa daban. Eh, amma dai yanzu za a ce mishi wasa abin da nake yi shine ɗaga nauyi gaskiya. Ina ɗaga nauyi weight lifting. Amma kuma shi ɗin ma ka ga a cikin gida ne ba a waje ba. So ba za a yi counting ɗin shi ba. So ƙwallo ne da nake shekaru kaman sha takwas da suka wuce haka. Ina yin ball ƙwallo. Ina zuwa gidan wani abokina a waje ƙofar gidansu anan mu ke buga ƙwallo. Amma dai filin ƙarami ne ba irin standard ah fili na inda ake buga ƙwallo bane. Bai wuce jir ba yi filin girman filin bai wuce taku takun ƙafa hamsin ba. Anan ake saka post ɗin irin ƙananan post ɗin nan. To akwai kuma bayan wannan abokina akwai kuma ɗayan gida kusa da nasu. Shi kuma wannan gidan yana da girma a ciki shi ma muna yi. Amma ka gani kam waje zan je tun da ba gidanmu bane a waje ne. To nan ma muna buga ƙwallo sosai saboda maigidan ah shi ma yana jin daɗi in ya ga muna yin wannan ƙwallon yana zuwa ya kalla. To sai ya zama mana wannan kallon nashi mu kuma yana ƙara ƙarfafa mana gwiwa. Ko wa yana so ya ga ya gane okay wannan ya iya buga ƙwallon nan sosai. So duk muna nishaɗantar da kanmu da shi maigidan da mu masu bugawa. Eh, lallai wannan ya faru da jimawa amma shi ma gaskiya yanzu na jima shi ma wannan gidan ban je mun yi wannan ƙwallon ba. Eh.

Ai kasancewa na musulmi mabin annabi Muhammad SAW an aura mu akan tarbiyya in dai aka saka wa abu lokaci to dole ka zama na me yin abu da wuri. Saboda ai a cikin yin abu da wuri akwai alamar inda ya shafi cika alkawari. Yanzu misali in ku kai da mutum za ku haɗu misali ƙarfe tara na dare akwai wani al'amari da za ku gudanar. To shi ya gaya ma tara yake so mu haɗu. Misali kai kuma sai ya ce ka je ba ka yi honouring wannan lokacin ba kaje ka wuce ko ka ga ka yi laifi kala biyu zuwa uku. Na ɗaya ka sabo alkawari. Aramin za ka zama kaskanci zai bayyana a tattare da kai sannan na biyu shi wancan wanda kuka yi alkawarin ka shiga hakkin shi. Ta yiwu wannan lokacin da kai kaje ku ka haɗu shi ya tsara akwai abun da zai yi a dai dai wannan lokacin to ka ga ke nan mu a a tarbiyyan mu na gidan annabta ba ma wasa da lokaci. Kawai aka ce za ai abu da wuri ake yi a takaice so babu batun jin kirtawa wai daga baya a'a sai dai idan dab da lokacin da da farko aka yi za a haɗu sai shi wanda za ku haɗun ya canza lokaci yace to a koma a a matsar da lokacin baya yauwa to ka ga wannan ma ba kai ba ne ka ce shi wanda kuka yi maganan ne ya canza. Amma kai kam dole a same ka ai a matsayin me yin abu da wuri saboda yana daga cikin wasiyan da Imam Ali ya faɗi ya bari cewa mu zama masu tsari a cikin abubuwan da muke yi. To wannan yana daga cikin ba ma shine babba ba saboda ai amfani da lokaci yana daga cikin babban alamomi da suke nuna mutum yana da tsari a rayuwa. To dole kawai mutum ya zama in an sa abu za ayi a lokaci ka za to in dai ba ka zo a daidai wannan lokacin ba to ya zama na ka zo kafin ko da minti biyar ko minti goma. To ka ga in kai haka nan kuma ka amfanar da shi wanda kuka yi alkawari da kuma kanka kai ka amfana ta hanyar ka cika alkawari ƙiman ka zai ƙaru a idon shi wanda kuka yi alkawarin da ma Allah tunda Allah ai shi ba wanda ya kai shi son a cika alkawari. Tunda Manzon Allah kamma cewa ya yi ai yana daga cikin alamomi na munafurci ko munafuki wanda in ya ɗau alkawari ba zai cika ba. To ka ga a lokacin da aka ce an sa lokaci za ku yi wani abu kuma ba ka cika wannan alkawarin ba ka ga kenan ka shigo layin munafurci ko da kai ba munafuki ba ne amma wannan aikin ya saka ka a cikin layin munafukai Allah ya tsare.

Ha lalle wannan tambayan ai, wa to tambaya ne mai faɗi sannan kuma tambaya ne wanda kuma ya matse abubuwa da yawa a cikin shi. To abune na farko a matsayin mutum na musulmi kam wa in mutum ya tsince kansa a cikin yanayi na damuwa, to ana so a matakin farko ya tuna da mahaliccin shi Ubangiji Allah kenan. Ya gane cewa duk girman matsala ko zurfin matsalar da ya faɗa ciki, to akwai Allah mahaliccin shi kuma mahaliccin matsalar. To abu na farko shi kenan da ake bukata mutumi shine ya dogara ga Allah. Ya gane cewa matsalar da yake ciki da duk irin nau'inta da duk zurfinta da faɗinta ba kome ba ne a gaban Allah. Saboda haka ya dogara da Allah. Sannan na biyu, kar ya bari ya dinga yawan tuna wannan matsala na damuwa ɗin don zai iya janyo mishi wasu manyan matsaloli. Saboda ai lokacin da kake yawan tuna matsala to a cikin ƙwaƙwalwar ka ma ah brain chemicals ɗinnan ana samun depletion yana irin su serotonin da sauransu suna kamar ƙone wa ƙone wa sai mutum ya zama ya shiga cikin abunda turanci ake cewa depression. Shi kuma depression shi ma ka ga wani babban matsala ne wanda ah a sake da ka yi wajen dogaro da Allah ka ƙara buɗewa kanka wani babban matsala wanda shi kuma shi ma yana buƙatar lokaci da kulawa da magani da meme. Za ta kai ga mutum yana shan magunguna na damuwa wani in ta kai ga mata ya hana shi bacci sai ya zama na sai ana ba shi ah magungunan sa bacci da antidepressants da irin wa'innan saboda baccin shi ya samu yi. Wanda ba kome ne ya jawo haka ba sai kuskure da yayi da ya bari yayi zurfi a cikin damuwan ya manta da Allah. Ya manta da Allah zai iya warware wannan matsalar. Shi ya sa har abun ya kai ga haka. A ai a Alqur'ani ana ba mu labarin wasu daga cikin annabawa da su dama ba wanda yake su fama da jarrabawa kamar irin Annabi Yunus lokacin da kifin nan ya haɗiye shi yana cikin cikin kifin. Ai ya shiga damuwan da bai taɓa shiga ba a rayuwan shi to amma da yake shi su ne dama wakilan Allah annabi ne sai ya tuna da Ubangiji a take bayan ya shiga damuwa mai tsanani sai ya tuna da Allah ya roƙi Allah. A take kuwa yana tuna Allah nan yana yin wannan addu'an. A take wannan kifin ta amayar da shi. To ka gani? Haka Annabi Musa ma lokacin da Fir'auna ya sa shi a gaba ya shiga damuwa. To shi ma da yake annabi ne sun san Allah da yayi dogara da Allah ka ga yanda Allah ya yi mishi ba ma kawai ya tsiratar da shi ba ne a shi kansa Fir'auna sai da Allah ya halakal da shi. To muhimmancin dogaro da Allah kenan. Sannan kuma kada mutum ya dinga jin cewa damuwa alama ne na cewa Allah baya kulawa da kai ko baya sonka a asali ma abunda addini ya tabbatar wanda yake da imani sosai shi yafi faɗawa cikin damuwoyi jarrabawoyi na rayuwa. So wannan shi ne gaskiyar lamarin shiga cikin damuwa. Kada mutum ya manta da Ubangiji, ya tuna da Ubangiji. Duk matsalar da ya shiga in da yayi dogara da Ubangiji magana ya ƙare. Sannan akwai addu'o'i da ake karantawa na yaye matsaloli da damuwa daga cikin zuciyar ɗan adam. Akwai wasu ayoyi ma na ƙur'ani da ake karantawa suma dai don mutum ya samu waraka. So lallai mutum ya shiga damuwa kar dai yaji kawai shi ya shiga uku bayan da zai yi wannan kuskure ne saboda hakan yana nuna kama manta ma da mahaliccin ka kenan wanda shi ma wannan wani babban saƙo ne a ka yi.

To, da farko dai, shi jagoranci wato ba ƙaramin lamari ba ne. Lamari ne mai girman gaske, ta wani waje mai hatsarin gaske, ta wani waje kuma dama ne. Mutum yake samu wanda zai kawo sauyi a al'umma. Kuma jagoranci ya samo asali ne tun daga mahalicci. Mahalicci bai taɓa yin mutane biyu ba face akwai jagora a cikinsu. Kama daga tun kafin ma a halicci annabi Adam a cikin mala'iku akwai jagorori, akwai waƴanda sun ɗara wasu. So amma su da yake mala'iku su basu da jarrabawa irin na ɗan adam na, a, raye-rayen zuciya da irin waƴannan. Su yanayin jagorancinsu ya zo musu da, cikin sauƙi haka. Amma abinda ya shafi ɗan adam, to gaskiya jagoranci abune wanda akwai hatsari a ciki, sannan kuma akwai dama, samun dama na kawo sauyi wanda ake buƙata a cikin al'umma. To ni dai inda nake jagoranta gaskiya nafi bada ƙarfi a wajen, a, jinƙai da jin tausayi na su wanda ake jagoranta tare da kuma ganin ni na isar da abin da yake a kaina na sauƙar na haƙƙoƙinsu. Yanzu misali irin ƙasan da muke a nan Nijeriya, jagororin baƙaƙen azzalumai ne. Basa tausayin waƴanda suke jagoranta. E, kuma hakan yana nufin basu san Allah ba, basa tsoron shi. Sabida ai abinda ya tabbata a addini shine, annabi ya taɓa bada labari cewa ranan gobe, ranan alƙiyama, ranan hukunci, shi jagora. Kamar yanda a duniya ana cewa, mutum, e, bashi da laifi har sai an tabbatar ko da ya aikata laifin ana cewa bashi da laifi har sai an tabbatar tukunna. Sai a ɗauki mataki na yanda za a hukunta shi. To amma kuma a ranan lahira in mutum, e, jagora ne to za a zo da shi a ɗaura da ankwa. Za a zo da shi a matsayin mai laifi ne kafin ma a ce wani abu a, kawai za a ɗauka shi mai laifi ne. Tambayoyin da za ayi mishi ne in yayi adalci ya samu ya warware kanshi, ya kuɓuta daga wannan sarƙan. In kuma aka yi rashin sa'a ya zama irin shuwagabannin Nijeriya ne, to fa, batun narko ne na azaba da zai tabbata a kanshi daga wannan lokacin ko a kanta. So gaskiya duk wanda ya san me yake yi ba zai ɗau jagoranci sako-sako ba. Sabida kamar yanda Allah ya azurta ka da wasu damammaki manya-manya wanda zaka iya yin duk abunda kaga dama na alheri ko shari. To haka ranar lahiran Allah yake la'akari da wannan. Girman kujeran da kake kai na jagoranci, kayi amfani da shi ne wajen muzguna wa mutane? Wajen nuna kai, ka isa irin yanda su Fir'auna suka yi? Ko kuma a'a, ka zama mai jin ƙai, mai jin tausayi kamar yanda annabi da Imam Ali suka kasance. Ya tabbata su, kaya mai kyau ma wannan basa sakawa, abinci mai kyau basa ci sabida suna tunanin bayan da za ayi ɗaya daga cikin waƴanda suke jagoranta ya zamana yafi su shan wahala. To shi yasa sukayi ""living on the bare minimum"". Duk wani wanda yake fama da yunwa ko talauci ba zai yi fama da shi kamar su ba. Shi yasa suke wannan rayuwar. Inda in sun je wajen Allah ba za a ce musu to "ya akayi al'ummanka?" Kai kaci abinci mai kyau, ka sha mai kyau ga wani can kuma talaka bawan Allah. Talauci ya ma hana shi ma abin da zai ci. To ka gani. So gaskiya jagoranci babban al'amari ne. Ni kam personally, ina tsoron lamarin jagoranci. Bana sha'awan jagoranci kwata-kwata sabida na fahimci inda yake matuƙa. E, Allah dai ya tsare mu daga tarko na shaidan wanda ƴan Adam da yawa suke shiga a sakamakon samun dama na jagoranci. Mu anan muna gani a Nijeriya, yawanci halaka suke yi. E, sabida haka Allah ya ƙara mana ƙarfin imani.

Da yake shi hutu abu ne wanda lokaci zuwa lokaci ake samu ƙayyadadde a dalilin yawan aikin da ake yi. To idan lokacin hutu ya zo wani dama ne da mutum yake samu wanda zai je ya wartsake yaɗan sakaltakenshi saboda ƙwaƙwalwan shi kai hatta gangan jikin shi ma su samu sarari su warware. To hakan ya sa a dalilin ganin muhimmancin shi hutu, mutum yake lissafi a irin wuraren da ya kamata ya je hutun. Wannnan yana da muhimmanci, zaɓen inda mutum zai je ya ci wannan hutun nashi. Saboda a irin wannan tafiya da za ka yi akwai abubuwa da za ka gani wanda za su kwantar ma da hankali. Wasu kuma baƙin abubuwa ne wanda za su yi exciting ɗinka da sauransu. So ni ina ganin gaskiya babu inda ya kamata mutum ya ci hutun shi kamar a ce ya yi tafiya. Son samu ma ya je ƙasan da bai taɓa zuwa ba, ya ga mutane baƙi, ya ga al'adu daban daban, ya ga mutane daban daban kala daban daban. Saboda ayi tafiya kamar yadda Bahaushe ya ce mabuɗin ilimi ne. Sannan ko a Alqur'ani ma an ce siru fil ardh. Ku yi yawo a cikin ƙasa saboda akwai ilimi da ake kwasa. To ka ga a irin rayuwar mu na yau kullum ana cin aiki in ba a hutu ba mutum ma ba zai samu daman ya je ya ga irin wannan abubuwan ba. To yana da kyau in aka ce lokacin hutu ya zo mutum ya tsaya ya yi lissafi sosai ya zaɓi wurare mafi kyau da ya kamata ya je ya gani. Yanzu akwai lokacin da ni ko da yake ba hutu bane bamani. Makaranta ne mun je har wani nahiya. Nahiyan Asia ƙasan Malaysia. To hutu ne ba hutu ba tunda dai makaranta ne mutum ya je amma kuma hutu ne ya bar gida asalin inda yake. Kaga nau'i ne na hutu shi ma. To mutum ya haɗu da mutane daban daban, ƙabilu daban daban, al'adu daban daban, harshe na yare daban daban. Ba irin mutanen da mutum bai gani ba. To wannan duk hutu ne yake bada daman mutum ya je ya ga irin wannan amma yanzu tunda mutum ya gama makaranta, in ya samu dama zai je ya yi watanni ma in ta kama yana hutu a can. Ya buɗe ido, ya ga baƙin lamura, ya ƙara ilimi idon shi ya ƙara buɗewa. Musamman mu kasancewan ƙasan da muke a ciki na Nigeria an jima ana mulki na zalunci. Rayuwa ma me buƙatan rayuwa wanda ya kamata ka yi shi da basic necessities ba za ka iya yi ba saboda lalacewar da akai. To zuwa hutu wani ƙasa wanda suke da tsari mai kyau yana sa mutum yaji cewa okay a she a gida ma irin wannan abubuwan za su yiwu kawai dai rashin samun jagorori ne masu son al'ummarsu da kishi ya sa yake fama da irin wannan yanayi. Yanzu misali in mutum ya je hutu wani ƙasa zai ga wuta lantarki tana zama na awa ashirin da huɗu kwana bakwai a sati kwana talatin a wata. Mu kuma anan a rana za'a iya ɗauke ma wuta sau goma ko fi ma. To ka ga in ka je ka yi wannan tafiyan ka ga wannan ka ga okay a shaye a sauran ƙasashe su rayuwansu ma daban suna rayuwa ne kamar yadda ya kamata ɗan adam ya zama. Sai ka ji to miye ne zai hana anan ya yiwu? Tunda nan ma ay ƙasa ne da sauransu. Ya kamata a ce nan ma za a yin haka. Meyasa kawai zai zama na sai dai mudunga ganin wasu ƙasashe ne suke zama a cikin nishaɗi da sauransu. So gaskiya zuwa hutu yana da muhimmanci. Yanzu bazan manta ba akwai wanda aka ce ya je Dubai hutu da ya ga, da ya ga dogayen gine gine ya ce wai daga ƙasa suka fito. To ɗaya daga cikin abubuwan da zuwa hutu yake yake. Kaga shi wannan idon shi ya buɗe ya ga abunda bai taɓa gani ba. Har yana tunanin wai ko daga ƙasa suka ciro. Ka gani? Saboda haka ina son yin hutu gaskiya a waje da ƙasan da nake. In kuma ina cin ƙasan da nake na to waje da jihar da nake. Najeriya ko Kudu ko Yammaci da irinsu ne. To wannan shi ne.

Toh, to ai dangantaka kam ko ma wani iri balle ma na kasuwanci ana gina shi ne akan yarda da amana da girmamawa da mutunci. Toh, shi dangantaka na kasuwanci shi ma ana gina shi ne akan wadannan abubuwan da na ambata. Saboda ai duk wani abu wanda za ka yi ba ma kasuwanci ba, abune da ya shafi za ka yi mu'amala da mutane. To dole akwai girmama mutane, zama lafiya da su da girmama su. Saboda ai duk wani abu ma da kayi ba ma kasuwanci ba, abune da ya shafi za ka yi mu'amala da mutane. Saboda abunda tarihi ya tabbatar shekaru aru-aru shine, shi dangantaka na kasuwanci yana tsayuwa ne akan ginshiki na yarda da amana da mutuntawa. Yanzu akwai wanda kana wani ƙasa yana wani ƙasa. A dalilin dangantakan da kuka gina wanda ta kafu ne akan yarda da amana. Ba za ka ji tsoro ko na sakon daya ba akan tura mishi kuɗinka. Yayi maka sayayya na kayan kasuwancin da ka yi kuma sun iso, za ka saya ra'in da kake. Wannan ɗaya daga cikin abun da gina dangantaka mai kyau yake jawo wa ke nan. Sannan mutunci, mutunci shi ma yana jawo haka. Mutunci yana jawo ka saki jiki da mutum, ka iya sake yi shi abubuwan kasuwancinka. Sannan, ah, kamar yanda, ah, dangantaka yake tsakanin mutum da mutum ma. Nomali ana son ya zama na akwai yarda da amana da mutuntawa. To haka shi ma kasuwanci yana buƙatan wayan nan abubuwa. Su ne ginshiki na gan-dangantaka wanda za ta ɗaure wanda al'amuranku na kasuwanci za su cigaba da tafiya yanda ake so. Amma in ya zama na an samu naƙasu a cikin wayan nan abubuwan da na lissafo, to fa ainihin shi wannan lamari na kasuwancin yana fuskantar barazanar lalacewa ma gaba ɗaya. Yana fuskantar barazanar ya shuɗe gaba ɗaya. Akwai wanda a dalilin rashin gina dangantaka na yarda da amana da irin wayan abubuwan, lamari na kasuwanci yake lalacewa. Wanda shi misali mai kuɗi, wanda yake da kuɗi bai karanci, bai karanci wanda zai bawo kuɗin shi da kyau ba. Ta yanda zai gane yana da wayan nan ɗabi'un na al'a, na mutunci da amana da yarda. To akwai buƙatan mutum ya tabbatar da cewa mutum yana da wannan kafin ka yi mu'amala na kasuwanci da shi. Tunda shi ka ga lamarin kasuwanci magana ne na lissafi na kuɗi kawai. So shi dole kawai kamar yanda in mutum zai yi aure sai ya dubi mace wanda, ah, tana da ɗabi'u masu kyau, gidan addini ne da irin wayan nan. To shi kuma kuɗi tunda ba mutum ba ne, amma dai mutane ne suke juya shi, to akwai buƙatan sanin ɗabi'un mutumin da zaka danƙawa kuɗinka. Yana da kamar yadda a mace ka duba tarbiyyar ta da sauransu. To haka shi ma za ka duba yana da amana? Yana da mutunci? Yana da jinƙai? Don akwai buƙatan jinƙai ma tunda ai a lokacin da kuɗin wani ya shiga hannunka, to daga cikin abun da zai sa ba ka cuce shi ba akwai jinƙai. Saboda ai kana jin kana iya sa kan ka a position din shi ka ji cewa idan kai ne kai ma kuɗin ka ya shiga hannun wani, in ba shi da jinƙai to zai iya yin duk abin da ya ga nama da kuɗin. Kuma in ya ga nama ma ba za ka iya ƙara ganin shi ba. Kamar yanda ni na san irin wanda ya taɓa faruwa da wani. Wayanda mun, na san yayi wani harkar kasuwanci da wani, ya sake yi shi hannun, ya sake yi shi mara. Kankance mai wancan mutumin ya yi sama da fa'iɗi da kuɗin. Har yau ba kaya, ba kuɗi, ba tsuntsu, ba tarko. To wannan shi ne. So lallai mutum ya tabbata ya gina ta akan yarda da ama.